Kana da fanka a rufin ɗakin? Eh, ina da fanka a rufin ɗakina sabida yanzu mun ma shiga lokacin zafi ne, shiyasama na samu na ƙara siyo wani sabon fanka na ƙara sasu a ciki sauran ɗakunan saboda barci a cikin zafi bai da daɗi. Amma kowane ɗaki idan ya zama yana da rufin ɗaki da kuma fanka sai ka ga ba ka da wani matsala lokacin zafi. Amma kamar yanzu lokacin sanyi bamu cika kunna fanka ba gaskiya. Amma dai muna da fankoki a duka ɗakunanmu, don ko ɗakunan da ba su da fanka mana yi ƙoƙari na siyoma su.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ranakun da nake zuwa kasuwa sune ranaku uku a cikin sati. Ina zuwa kasuwa ranar Talata, ina zuwa kasuwa ranar Juma'a, sannan ina zuwa kasuwa ranar Lahadi. Domin su ne ranakun da muke samun kayan abinci da sauƙi a kasuwannin da muke zuwa. Dan kuma lokacin da nake zuwa kasuwa, na fi zuwa kasuwa da safe gaskiya. To jeka.

Ina kake son ciyar da hutu? Ina son ciyar da hutu zuwa wajajen shaƙatawa da wuraren shan ice cream haka da wajajen gidan kallon ƙwallo. Sannan kuma ina amfani da wannan daman wajen ciyar da hutuna zuwa ziyaran abokanaina waɗanda muka daɗe ba mu haɗu da su ba. Sannan ina amfani da wannan daman wajen zuwa na huta ko kuma na je wajen motsa jiki da sauran wajaje da nake zuwa na hutu.

Wani launi idanunku suke? Launin idanuna sune fari da ratsam baƙi a jiki. Da mafi yawancin mutane haka launin idonsu yake. Sai dai in mutum ya je yana wani abin da bai kamata ba ko ya je yana shan wasu abubuwan da zasu sa idonshi ya canza kala. Kaga wasu mutanen ma idonsu ya yi, ya yi wani kore kore, wani idonsu ya yi jajjajajja. Ya dai danganta. Amma ni launin idona fari yake da ratsam baƙi baƙi.

Kana bin ƙa'idojin aiki? Eh, ina bin ƙa'idojin aiki. Domin sanda zan shiga aikin an gaya mun ƙa'idojin aiki wayanda zan kiyaye, shi yasa ma nake amfani da ƙa'idojin da aka gaya mun wajen kiyaye duka abubuwan da ba'a so da yin kuma abubuwan da ake so a wajen aiki. Domin bin ƙa'idojin a wajen aiki yana sa ka dinga aikin ka da kyau ba tare da wani matsala ba. Amma kuma rashin bin ƙa'idojin aiki kuma yakan sa ma ka rasa wannan aikin. Ka zo ka rasa yanda za ka yi. Amma idan ka kasance mutum ne mai bin ƙa'idojin aiki, ba za ka taɓa samun matsala ma a wajen aikin ka ba. Shi yasa nake ƙoƙari wajen bin ƙa'idojin aiki nakan kiyaye wa kaman misali, zuwa lati. Ba na zuwa latti, ina ƙoƙarin zuwa wajen aiki da wuri gaskiya saboda shi ma yana cikin ƙa'idojin aiki.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh, yanar gizo ya danganta da inda kaje ka shiga a yanar gizo. Sabida haka ina ɗan rarraba abubuwa na a yanar gizo, sabida duk abin da nake nema kawai zanje wannan wajan ne kai tsaye in rubuta sunan website ɗin nayi yawace yawace na a yanar gizo. Shi ya samu ana.

Nawa matshin kake amfani da su. Matashin da muke amfani da su su ne suna da yawa kamar matashi ne. Sun kai matashi guda shida haka zuwa bakwai. Don wani lokacin wani matashin za ka ɗaura shi a wuyan ka ko a kan ka. Wani matashin kuma zaka saka shi a ƙasa, ka ɗaura ƙafan ka a kan shi. Saboda haka muna da matashi da yawa gaskiya. Kuma muna amfani da matashi guda biyu zuwa uku.

Menene kake jin tsoro? A gaskiya ni yanzu a rayuwa na, abubuwan da nake jin tsoro baya wuce abu ɗaya zuwa biyu. Don gaskiya ni ina tsoron talauci gaskiya. Bana so na zauna ba tare da ba ni da kuɗi ba ko kuma ina tsoron rashin lafiya ya kama ni ba ni da kuɗi a hannuna da zan kai kai na asibiti na yi-- na sa a bani magani ko wani abu. Abubuwan da nake jin tsoro kenan a rayuwa na, saboda talauci masifa ne. Talauci bata da daɗi. Shine abin da nake jin tsoro in ba haka ba ni a rayuwa na ai ba abin da ke ba na tsoro in ba talauci ba. Sai kuma abin da kowa yake bashi tsoro shine mutuwa. Saboda kowa na tsoron baya-- kowa yana tsoro baya so ya mutu. Amma dai ni ba abin da ke ba na tsoro gaskiya in ba rashin kuɗi ko talauci ba. Don talauci masifa ne, su ne kawai suke ba ni tsoro. Amma duk wani abu a rayuwa nan ni baya ba ni tsoro, baya ba ni tsoro. Gaba ɗaya baya ba na tsoro.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Abin da nake na farko lokacin da na kamu da mura shine ina shan maganin mura na samu na kwanta. Idan bayan na kwanta idan na tashi, na kan yi ƙoƙari na yi wanka da ruwa mai zafi ko ruwa mai ɗumi. Sannan kuma na kan ƙoƙari kayan da nake sawa na canza shi zuwa kayan rigan sanyi masu kauri waɗanda ba za su sa idan ana iska. Yarinƙa ratsa jikina har in bari ya same ni ba sannan ina ƙoƙari na sa abin kare hanci wanda ake kira da face mask saboda kada ƙura ya dinga ratsawa ta cikin hancina.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Abin da nake na farko shine idan wata matsala ta faru, na kanyi ƙoƙari, na fahimci menene ke faruwa da kuma matsalolin da ya faru. Muga yanda zamuyi musha kan matsalolin. Misali idan matsala ce ta rashin tarban kwastomomi da kyau, muna ƙoƙari wajen wayar da kan mutane da ma'aikata a wajen aikinmu. Yanayin yanda zamu inganta kome da komai.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida sosai. Saboda tun ina yaro, lokacin da nake so na koyi karatu sosai, mahaifina yakan bani jarida yace na karanta. To tun a wannan lokacin na saba da karanta jarida. Sai dai yanzu ne yadda zamani ya zo ya canza. Komai ya koma yanar gizo, internet. Shi ya sa ma yanzu karanta jaridan ban cika riƙe takaddan karanta jarida ba. Na fi karanta shi ta cikin wayata. Saboda zamani ya canza. Masu ma kawo mana jaridan ma basa kawo ba yanzu. Shiyasa kawai na koma ina amfani da yanar gizo wajen karanta jarida.

Kana cin salati? Eh, ina cin salat a cikin abinci sosai, sabida mu a gidan mu muna cin salat ne gaskiya. Duk sanda za mu ci abinci, mariga mun saba idan ma ba mu sa salat ɗin ba ma, abincin baya mana daɗi. Shi yasa ko da nayi aure ma na sa mata na ta dinga sa mana salat a ciki.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abubuwan da suke ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine yanayin yanda shi maigidanmu yake ƙarfafa mana ƙwarin gwiwa da nuna mana cewa wata rana mu ne a matsayin da yake nan, yake ƙara tallafa mana da shawarwari da kuma abubuwa waɗanda za su inganta ayyukan mu a nan gaba. Saboda in yau mu ne, gobe ba mu ba ne. Ana bamu shawarwari sosai na ƙwarin gwiwa da kuma shawarwari na yadda zamu inganta ayyukan mu da sauran--

Yaya kake magance kokekoke? Abubuwan da nake don magance kokekoke shine bana bari wani abu ya faru dani wanda har zai sa zuciyata ta ƙuna, na zo ina yin kuka. Ina ƙoƙarin magance koke-koke wajan lallashi da tarairaya. Saboda ni mutum ne wanda bana son kokekoke, sai sa nake iya bakin ƙoƙari na don sanda wani na kusa dani yake kuka, nake ƙoƙarin magance mai kokekoken shi ta lallashin shi da sauransu.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana saboda duk sanda na ɗaga kai na sama. Idan na ɗaga kai na sama, na kalla faɗuwar rana to yana sani na tunanin sosai da yanayin rayuwa cewa rayuwa mai ƙarewa ne. Sannan kuma yana sani tunani da nazari cewa wata rana sai labari. Saboda haka ina son kallon faɗuwar rana sosai.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Muna aiki tare da ƙungiyar ne hannu da hannu. Muna bama ƙungiyar shawara. Na yanayin yanda za su inganta ayyukansu da kuma yanayin yanda za a tafiyar da ƙungiya wajen taimakon al'umma da gina mutane da bada shawarwari da kuma harkar lafiya da ake yi na ƙungiyoyi da harkar ci gaban al'umma.

Sau nawa kake ƙidaya kayayyaki? Ina ƙidaye kayayyaki ne ta yanayin yanda idan na sa kaya ko kuma na sayi sabon kaya nakan zauna in ƙidaya su guda nawa na siya sannan kuma ko da guga zan yi nakan zauna na ƙidaya kayayyaki na. Wani lokacin nakan ƙidaya kayayyaki na sau uku sau huɗu a sati haka.

Kana kwana a gado ko ƙasa? A gaskiya da dai ina kwana a ƙasa ne kafin nayi aure haka. Amma yanzu gaskiya ina kwana ne akan gado, sabida idan na kwanta a ƙasa jikina yana yin ciwo. Shiyasa ma har yanzu gaskiya nafi kwana akan gado ne fiye da kwana a ƙasa. Sabida kwana a ƙasa ma zaka iya samun matsala ko wani abu ya cije ka. Amman in kana kan gado baka da wani matsala.

Wani shago kake fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon da ake sayar da kayan abinci. Saboda kullum muna fita zuwa shago siyan kayan abinci shiyasa shagon da nafi zuwa shine shagon da ake saida irinsu kayan abinci kamar su irin su shinkafa, wake, taliya, manja, man gyaɗa, magi da sauran su. Shi yasa ko da yaushe na fi zuwa waɗannan shagunan siyan kaya sosai.

Kana shan magani kullum? A'a, bana shan magani kullum. Idan ma zan sha magani sai in ya kasance bani da lafiya, sai na sha magani. Amma magungunan da nafi sha sune maganin gargajiya. Shi dama wannan ko da lafiyanka ƙalau, kakan sha irin maganin shawara ko basir haka saboda kare kanka daga cututtuka waɗanda zasu zo nan gaba. Rigakafi ya fi magani ake cewa. Don haka dai ba kullum nake shan magani ba gaskiya. Sai dai idan bani da lafiya shine zan sha magani. Amma idan lafiya na ƙalau gaskiya bana shan magani. Idan ma zan sha, na fi shan maganin gargajiya akan magani na bature.

Yaushe kake farkawa kullum? Ina farkawa kullum da misalin ƙarfe biyar in naje na yi sallah, na dawo sai na sake komawa bacci sai na tashi ƙarfe bakwai zuwa takwas na yamma, na safe nake tashi daga bacci ko kuma nace nake farkawa daga bacci a kullum. Wani lokacin dai nakan makara kafin na farka.

Kuna da manufa na wata-wata? Eh, muna da manufa na wata-wata sabida muna amfani da manufanmu wajen tsare-tsare da yin abubuwan da za su inganta ayyukan mu. Shiyasa kome yin tsare-tsare duk wata-wata mu ga cewa wannan watan me za muyi wata na gaba ma mu ga me zamuyi wata na gaban gaba shima muga me zamuyi sabida haka muna yin tsare-tsaren manufa da ƙa'idodi da abubuwan da za su inganta ayyukanmu a kullum kuma a ko da yaushe.

Yaya kake tafa? Abin da nake yi nake tafa shine ina duba yanayin tsare-tsare, da kuma yanayin yanda nike so na dinga tafawa, amma kuma ya danganta da yanayin yanda na tsinci kaina, akan yanda nake tafawa, amma kuma shi yanda kake tafawan ban gane shi ba gaskiya,

Wani kayan marmari kake fi so? Kayan marmarin da nake fi so suna da yawa amma na fi son abarba saboda ita abarba tana da zaƙi sosai. Bayan abarba ina son tuffa, bayan tuffa ina son kankana, sannan bayan kankana kuma ina son lemu, gwaiba da sauran su amma dai a ciki na fi son abarba da kuma ayaba saboda ni sun fi mun zaƙi sosai.

Wane lokaci na rana kake fisu? Lokaci na rana da na fi so shine na fison ranan Juma'a, sabida ita ranan Juma'a rana ne ta godiya ga Ubangiji, rana ne ta ibada, rana ne ta istigifari, hailala da sauransu. Sannan kuma wannan ranan yana kasancewa rana ne wanda ko da ka je wajen aiki, za ka yi ƙoƙari ka dawo da wuri.

Yaya kake ajiye kuɗi? Abin da nake yi a lokacin da zan ajiye kuɗi shine ina amfani da banki wajen ajiyan kuɗi ko kuma na yi amfani da asusu wajen ajiyan kuɗi ko kuma inyi amfani da lalita na da nake ajiye kuɗi. Amma dai gaskiya na fi ajiye kuɗi a banki saboda kome na rayuwa yanzu ya koma yanar gizo yadda ko da zaka tura ma wani kuɗi ba ka da samun matsala ba. Shaya sa nake ajiye kuɗaɗe na a banki.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abincinmu da mutane saboda halin rayuwa na yau da gobe. In kai ni yau, gobe ba kai ba ni. Wata rana idan ma ba ka da shi, mutanen da kake ba mawa masu za su ba ka. Shi yasa akoda yaushe nake ƙoƙarin raba abincinmu da mutane saboda ya ƙara danƙon zumunci da kuma ƙara danƙon zamantakewa na mu'amala da kuma jin daɗi tare da juna da kuma ɗebe ma juna kewa da kuma inganta kome da kome ba tare da mun samu matsala ba. Hatta maƙwabtan mu ma muna raba abinci da su tare da sauran mutane. Su ma sukan raba abincin su da mu. Kowa dai na raba abinci tare da kowa.

Kana kwana a ciki? Eh, ina kwana a cikin ɗaki gaskiya, sabida kwana a waje ba yi da amfani sabida tsaro ba, dan tsoro ba. Shiyasa nake kwana a ciki. Ko da yake yanzu ma, yanzu muna lokacin zafi ne. Akwai zafi a garin. Ko da haka ma a ciki nake kwana. Bana yadda na fita waje na kwana sabida inganta lafiyan jikina, shiyasa nake kwana a cikin ɗaki.

Nawa madubi muke da su a gida? Madubin da muke da su a gida suna da yawa. Madubin da ke gidanmu sun kai madubin goma sha shida. Akwai madubi a irin falo da kuma uwarɗaka. Wani lokacin muna sa madubi a bayi, amma sai dai shi muna kulle shi, sabida bai kamata ce kana wanka kana kallon jikinka ba, sai dai in ka gama ka buɗe kaga jikinka. So, muna da madubi a cikin ɗaki.

Kana fi son zama ko tsayuwa? A gaskiya na fi son zama saboda ko aikin da nake na kwamfuta aiki ne, na zama nayin design da sauran aikin printing da nake yi sabida ban saba tsayuwa ba gaskiya. Sai dai wani lokacin idan na gaji da zama, na kan ƙoƙari na tashi na tsaya ɗan kaɗan bayan na tsaya in na ɗan gama hutawa sai in dawo na zauna na ci gaba da zama da yin ayyukana. Amma ni na fi son zama fiye da tsayuwa gaskiya. Dan tsayuwa yana sa ka ji ƙafanka ya gaji da wuri, shi kuma zama dai duk da cewa zaka gaji da zaman amma dai ni na fi sabawa da zama akan tsayuwa gaskiya.

Wane launi bangogin ku suke? Launin bangoginmu sune muna da launin fari da launin kore da launin shuɗi. Saboda shine muka yi kalan gidanmu da shi. Kuma shine muka yi saboda kalan yana sa da kuma launin yana sa ɗaukan ido gaskiya. Shine kalan bango ginmu. Shi ya sa duk wani abu da muke yi muna yin shi kalan launin bangoginmu, yanda wajajen gidajenmu zai ƙayatar, zai yi kyau.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, ina son kallon wata da daddare saboda yana sani tuno wasu abubuwan da suka faru a baya, yanayin yarinta da sauransu. Kuma yana ƙara sa ni na yarda cewa akwai mahalicinmu Allah kuma yana kallon mu akan duk abubuwan da muke yi. Ina son kallon wata da daddare sosai. Kusan kullum sai na fito na kalla wata.